Wane aikin gida kake yi kullin? Aikin da nake yi a gida kullin ina yin aikin share share, wanke wanke, goge goge domin tsaftace guri. Sannan nakan yi girki domin iyalai na. Shine ayyukan da nafiyi a cikin gida. Wani lokacin nakan wanke kayan gidan idan sun yi ƙura da datti.

Yaushe kake cajin wayar ka? Ina cajin waya ta ne a duk sanda caji ya kusa ƙarewa. Ko kuma in sanya caji a duk sanda naga an kawo wuta. Domin wahalar wuta wani lokacin yakan hana ni na yi caji. Ina yin cajin waya ta ne a duk sanda dama ta samu.

Kana ba da shawara a aiki? A'a bana bada shawara saboda mutane ba kowa ne yake son a bashi shawara ba. Kowa yana ganin abin da yake yi shine daidai. Ba na ba kowa shawara saboda natsira da mutunci na.